Gaskiya hanyar da muke amfani da ita kullum a gurin abin da ya shafi mu'amala ta kuɗi gaskiya munfi amfani da turawa zuwa ga banki wato transfer kenen. Ah, sannan kuma amfani da illar kowacce, kowacce takan zama hanya wacce mutum zai fi mai sauƙi ya tura. Kowa ya danganta da abin da kowa yake da ra'ayi akai. Kuma sannan halayen mutane a unguwarmu gaskiya sun fi karkata ga zuwa yin transfer ɗinnan.

To tafiya ta mafi nisa shine daga garin Kaduna zuwa garin eko Lagos kenan. Sanan mun haɗu da abubuwa sosai a hanya, dangane da abin da ya shafi, aa, masu saida nama a tasha kenan da kuma wayanda muke tafiya dasu na tawagammu. Sanan mun isa wannan gari na Lagos a cikin awa biyu.

To, abin da muke yi kullum na farko a gidanmu shine yin sallar asuba bayan mun farka daga bacci. Sannan kuma muzomiyi, abin da ya shafi karatun Alqur'ani, wannan yana ɗaukar lokaci haƙiƙa. Sannan kuma, uh, waenda suke gida a lokacin sun haɗa da ƙannena da mahaifinmu.

Muna da wata ya a gidanmu, haƙiƙa ta fi kowa iya girki. Sannan kuma wacce ta koyar da ita wannan girkin ita ce kakarmu. Sannan abubuwan da suke da muhimmanci a wurin girki ya haɗa da magi, manja, mai, gishiri da sauransu. Kuma dalilin da zaɓo ba ta ita ba su zuwa, shine zantaccen idan iyaye suna girki, musa ido mu dinga kallon abin da suke yi.

To, hakika akwai wani ɗan canji da muka yi a lokacin ina yaro. Ya kawo, wato wayansu salo na canza kuɗi ta hanyar mai sauƙi ba tare da mutum ya ji wahala ba. Sannan kuma ya samu tasiri mai ɗimbin gaske sabida hatta ƴan kasuwa sukan zuwa su canji kuɗi ga wayanda suke da sare-sare a sauran ƙasashe. Sannan dalilin da ya sa mu kaci gaba da mu'amala da shi sabida yana da gaskiya, mutum ne mai gaskiya da rikon amana.

To hakikan gaskiya ina koyan fasaha sabo ne ta hanyar abub da ya shafi intanet da kuma mai da hankali akan karatun da ake mana a makaranta da kuma bibiyan abokanai wa inda suke da fasaha suma.

To, abin da ya shafi motsa jiki da muke na safe, muna fara gudu ne da misalin bayan an gama sallar asubahi. Sannan muna tafiya muje har filin Ahmadu Bello sannan muna shiga muyi sauran abin da ya shafi motsa jiki a ciki.

Eh, gaskiya ba na tara tsabar kuɗi saboda hatsarin ne. Tunda ya zamto cewa aka fara bada tsarin banki na mai da hankali na karkata zuwa ka ajiye kuɗi a banki. Haka na ga ya fi min kwanciyar hankali.

Gida mai zaure wannan al'adu ne ko kuma in ce gine-gine na da'a wanda iyaye da kakanni suke gina gida. Za a samu zawari, wato zaure wani ɗaki ne wanda ake shiga kafin a shiga cikin gida. Sannan kuma ana tarayya da wa'insu abubuwa da yawa da kuma zamantakewa.